Kana raba ayyuka da wasu? Eh, ina raba ayyuka da wasu. Nakan raba ayyukan karatu da abokanaina, maza da mata. Nakan iya ba wa wannan ya ɗauka part ka za ya karanta, nakan ɗauka wannan shi ma na ba ta bangon kaza ta karanta. Sai kuma kaga aikin yana tafiya yanda yake mata cikin sauƙi ba tare da an samu matsala ba. In ka raba ayyuka da mutane za ka ga abin ka yana tafiya cikin sauƙi.